Eh, gaskiya dai malamai suna da yawa. Kaman a Nigeria munada Sheikh dahiru usman Bauchi, Sheikh Muhammad gumi, Sheikh Ibrahim ɗaurawa. A ƙasashen waje kuma muna da irin su Abdulrahman Sudais. Amma gaskiya ni wanda na fi so a nan ƙasan Najeriya shine Sheik Dahiru Usman Bauchi. Saboda a Najeriya ko da yake malamai suna da yawa, akwai irin su Sheik Dahiru Usman Bauchi, Sheik Muhammad Gumi. Akwai abubuwan da muke kira ƙungiya. Akwai ƙungiyar ɗarika, akwai ƙungiya na izala. To idan mutum yana ƙungiyar ɗarika ne, za ka same shi ya fi son malamin da yake mabiyi na ƙungiyar ɗarika ɗinnan. Idan mutum yana yin ƙungiyar izala ne zaka sameshi yafi son malamin da yake fannin ƙungiyar izala amma ni gaskiya malamai dayawa suna burge ni. Amma mafi fici a cikinsu shine Sheik Dahiru Usman Bauchi. Saboda dalili ra'ayoyina da fahimtana sunfi tafiya daidai da kalan nashi. Na fi fahimtar wa'azin shi sannan kuma da yanayin yanda yake tafiyar da al'amuranshi cikin hikima ba tare da rikici ba. Domin duk malami mai hikima ba iya ni kaɗai ba, zaka gani mutane da yawa sun fi son shi. Saboda yanayin da zai jawo ka a jiki ya nuna maka gaskiya ba tare da cin zarafi ba ko kuma ya zo cikin mutane yana fallasa aibun ka, sai dai ya same ka a gefe kai da shi ya gaya maka gaskiyan cikin yama-- hikima ta yanda za ka fahimta ba tare da rikici ba ko hayaniya. Sannan kuma zai jawo hankulan mutane ya nusashe su zuwa ga Allah to wainnan abubuwan su ne suka burge ni da shi. Sai na ji duk cikin malaman ba wanda ya fi kwanciya mun a rai sannan kuma na fi so irin shi.

Eh tabbas, mukan cire takalma a gida. Dalili ko cire takalma wannan wani nau'i ne na tsabta. Danko mutum bayaje ya gama taku ƙazanta da dattika yazo ya shiga da takalmi cikin ɗaki ba. Sannan kuma wannan wani nau'i ne na biyayya a dangi na Hausawa sukan yi biyayya. Saboda mutumi in aka gani ya shigo ɗaki da takalma kai tsaye ba tare da cirewa ba, ana ɗaukan hakan a matsayin rashin tarbiyya. To mukan gaskiya mukan cire takalma duba da wasu kuma yana nau'in yare. Suwayen nan basu ɗauke shi a bakin komi ba kamar irin garuruwa irin su Abuja da sauran su. Amma dai gaskiya da yawa dai Hausawa mafi yawa sunfi ɗaukan hakan a matsayin rashin tarbiyya. Amma wannan ni na ɗauke shi a matsayin tsabta ma shiyasa duk sanda zan shiga ɗaki sai na cire takalma. Na goggoge ƙafa na ma tukuna sannan in shiga wannan ɗakin. Dalilin da yasa bana jin tsoron shiga ɗaki saboda ba takalmi saboda ɗakin kan shi mu kan share shi tsabtsaf, bam barin shi da datti. Hakan yana taimaka mana wurin tafiya cikin ɗakin ba tare da wani fargaba ba ko kuma wani jin ɗarɗar.

Eh, na kan sayi kaya a yanar gizo. Duba da yanayin yanda ta hanyar sayan kaya a yanar gizo ya kan sauƙaƙa mun. Kamar irin su AliExpress, kamar irin su Temu, kamar irin su Jumia. Hakan yana samar mun da sauƙi ƙwarai. Matuƙa yanayin farashi na kasuwanni na cikin gari wanda in na je na kan ga farashin su Jumia ɗin da su AliExpress ya fi sauƙi akan na kasuwanni. Sannan kuma suna da sauƙi wurin kawo kayayyaki ba tare da wani rikici ba ko cinye ma mutum kuɗin shi. Online shi ya burge ni, ya sa ko da yaushe in zan sayi kaya sai in yi oda ta Jumia ko ta AliExpress ko ta Temu. Dalilin haka ne ma ya sa na ke so in fara ba ma ƴan uwa na shawara da yawa su ma su koma siyayya ta hanyar yanar gizo ɗin saboda ina gani kamar zai fi musu sauƙi. Ina gani yanayin yanda idan sun fita suke zuwa su hau mashin su tafi zuwa kasuwa da sauran ɗawainiya wanda suke yi kafin su samu su je su samo kaya ko su yi odan shi daga Kano, su yi ta wahala. To ina gani ta hanyar social media kamar irin yanda ni ke yi, don ba su shawara su masu juya su koma sayen kaya a AliExpress ko irin su Temu ko irin su Jumia da sauran, eh, kafafen sada zumunta na yanar gizo gizo.

Eh gaskiya ina amfani da sauro net saboda yanayin gari. Yanzu haka ana cikin yanayi na ɗan zafi zafi to zaka gani sauro sukan iya shigowa ta cikin window su zo su ringa cizon mutane. Sanadiyan wannan cizon nasu se malaria ya iya kama mutun. To shiyasa muka samo net se mu dinga lulluɓa dashi saboda mu samu mu kare lafiyan mu sannan kuma da lafiyan jikin mu gaba ɗaya.